Muna amfani da kayan aiki iri da iri. Sunyi kala-kala a wurin aikina. Akwai wanda ana kira centrifuge, wannan ana sa jini a ciki. In an dauka jini za a sa roba, za a sa a ciki ya dinga juyewa kaman fanka. Amma aikin shi wai yana don tara jini a waje, yana dɗn tara jini sai mu cire abunda aka kira plasma. Jini ɗin nan mu yi aiki da shi. Kuma muna da abunda ana, ana kira microscope. Ana amfani da shi wai ana duba ko akwai matattu, abubuwa a cikin jinin mutum ko a fisarin mutum ko, ko abunda mun diba a jikin mutum. Muna amfani da shi, da shi. Kuma muna da, muna da wata mashin da ana kira spectrophotometer. Amma ita muna aiki da ita, muna ɗn, muna ɗan gwada abubuwa da suna jini ko, ko fisari. Mu gwada sai mu yi, sai mu rubuta result haka nan. Haka ne muna amfani da shi.

Eh, barkono ina juyawa kuma ina so yaji saboda muna ci kifi da ita ko mu ci nama. Ina ɗan tarawa sai a juye a burkutu din a cikin a mai yaji saboda muna amfani da ita da yawa. Shine ya sa nake juyawa, na kan juyewa haka ne.

Abunde nake so cenja a wurin aikina shine, shine awa da muna aikin. Wallahi saboda aiki ya yi mana, yawa. Ba mu bar aiki da sauri ba. Waɗansu za su bari aiki kafin mu gama namu. Shine muna roƙo ko za su iya ƙara ma mu mutane da za su taya mu aikin. Amma har yanzu ba su kawo mutane ba. Mu dai muna aikin ɗin. Wallahi awa da muka, muna tsaya muyi aikin ɗin yayi mamu yawa. Kuma aiki yayi mamu yawa. Shine abun da zan so in chanza. Indai wai za a, zan samu, watakila zan samu hali in chanza, in rage awa da ina aiki. Wallahi shine ina so in chanza. Saboda aikin ɗin yayi mamu yawa. Kuma ba su so su ƙara ma mu mutane da za su taya mu aiki. Yanzu, to wata rana in na gama aiki jikina zai dinga yi mun zafi. Wallahi kuma abun nan ba na so. Dai za, za a ƙara ma mu mutane saboda mu rage awa da muna aikin ɗin. In an yi mamu haka shine abin ɗaya ina so a chanza mana a wurin aiki.